Sana'ar da zan koya ita ce sana'ar kiwo. Yaukwa duk wani kiwo kamar kiwon kaji, kiwon tumakai, kiwon shanu, kiwo dai harkar gona haka. Kiwo harkar kiwo ta dabbobi. Ina ƙaunar harkan nan saboda ita zan ringa kuladasu. Sannan bayan kula dasu ma kana samun ladansu, kana basu abinci, kana basu abinci. Sannan katashi siyarwa akwai riba mai kyau akansu. Akwai riba da zaka haɗa mai kyau akansu kuma kaga zasu haihaffan ma ƴaƴa dayawa. Zasu haihaffan ma ƴaƴa in suntashi haihuwa. Kiwo yanada albarka ga lada kuma shiyisa nake ƙaunar yin kiwo. Ina ƙaunar yin kiwo kodan ladanshi da albarkanshi. Kiwo na da daɗi sosai. Yisa nake ƙaunar yin kiwo. Kuma in Allah yabani dama inaso in fara yin kiwo. In yi, in gidan gonana, in gina sannan zuba kaji masu ƙwai da marasa ƙwai da masu girma da tumakai da shanu duka inaso inyi.

Matasa suna samun kuɗi game da harkar intanet sosai musamman ko crypto da ake yi, ko forex trading, ko su sport, ba sporty betting da wannan. Matasa suna samun kuɗi sosai. Musamman ko crypto da ake yi, ko forex trading, ko iyayensu basa yi saboda iyayenmu sun saba in anyi ƙarfi don haka sai anje an nemo sana'ar ƙarfi anga inda kake samun kuɗinka ba su yarda da sana'ar waya da ake yi ba ta intanet. Gaskiya ba su yarda da ita ba. Kuma yawanci makomam masu yin wannan sana'an intanet yawanci zakaga ana cewa ai a sata sukeyi, ko yahu suna sata wa mutane kuɗi ne a intanet. Mutane har yanzu basu gama wayewa da harkan intanet ɗin nan ba de a wajajenmu haka. Amma samari na samun kuɗi da harkan sosai da sosai musamman ma masu yin crypto trading, da forex trading.

Yanda ake kula da mai jego a wajen mu. Ana ba su, wannan iyayenta suna turo, suna zuwa daga gidansu like in tana gidan mijinta, iyayenta za a kawo mata mutum ɗaya gidan ta saboda ba ta iya wankan jego ba haka. Kuma zata taho gida ne inta haihu se sbd a dinga kula da abincin da take ci da wankan da za ta ringa yiwa jaririn da ita ma kan ta wankan da za ta ringa yiwa jikin ta saboda ta samu lafiya sosai da kama jikin ta sosai. Sannan tana saboda kular jaririn da wannan ana taya ta kulawa saboda lokacin ka ga jikin ta ya ɗan saki haka bai kakama ba to ana taya ta yin abubuwa da ita tana dawowa gidansu domin a taya ta aiki kada ta wahala jikin ta ya zo ya saki sosai. Kuma irin an musu operation, an ciro ɗan ne ta cikin shi ma haka wannan shi ma kular daban ake yi haka. In kuma da kanta ta haihu shi ma wannan kular daban ake yi. Ta yin wankan, wankan darbejiya da wanka dai kala kala na magunguna haka ana ɗora ta a kai ta na yi.

Aa ni bana zuwa gidan abinci saboda a gidan mamana nakeyi a gidan mamana nake ko yaushe ita take min abinci in na dawo daga makaranta zan ci abinci a gida, da daddare ma zan ci abinci a gida. In tashi da safe ma za a yi a gida saboda haryanzu ban bag gida ba. Ina tare da mama na, mama na ce take mana abinci. Da rana haka, ko tuwo, ko shinkafa, ko shinkafa. Kamar yau kaga da rana anyi mana wake da doya, fate. Da daddare nan kuma za a yi shinkafa. Da safe kuma mun ci gurasa da shayi haka. To kaga meye amfanin zuwa na wani gidan abinci. A gida dai nake cin abinci na. Mama na tana min abinci mai daɗi ina ci kuma ina ina gode mata sosai ta iya abinci sosai. Tana mana abinci kullum. Shekara kusan yanxu shekara ta ashirin da ɗaya kenan ko eh shekara ta ashirin da ɗaya kenan yanzu. Amma duk da haka mama na min abinci ina ci, ina zauna a gida. In je makaranta in dawo in zo in ci abinci na kuma da ta ajiye mun.

Ina kallon ƙwallo, ina kallon ƙwallo dani da abokina, abokina ne shi, shi ne yake zuwa mu kalli ƙwallo. Sannan ko game ma haka ta ƙwallo muna yi sai ya ɗauki, ah, kamar zai ɗauki Madrid in ɗauki Barcelona. Ni ɗan Barcelona ne, shi kuma ɗan Madrid ne haka sannan ko game ma haka ta ƙwallo muna yi sai ya ɗauki, ah, kamar zai ɗauki Madrid in ɗauki Barcelona. Yaya wane an ciku, yanzu bakuyi sayayya ba baƙwa kaza ƴan wasanku basu da ƙafi yanzu basu da komai, yanzu kawai bubbuga buga sukeyi aitayi aitayi aitayi inko mukazo yin game ɗin ƙwallo dashi haka, duk wanda yaci, yayitayi saboda munayin wasanni gaskiya da yawa muna kallon kuma ƙwallon shima, kuma munayi a game ma munayi a PS three ne, munayin FIFA, ah seventeen haka twenty seventeen mukeyi FIA muke dokawa, zai ɗauki Madrid in ɗauki Barcelona, ko kuma in ɗauki Barcelona ya ɗauki Madrid duka dai muna dokawa haka. Ayi opposite to opponent.

Yacce za a, za a yi yara su ci gaba da yin Hausan su kamar in sun bar wajen Hausa, ya zama na a ce iyayensu su ma ba su canja yaren su ba a garin suna yi, suna musu magana da Hausan. Sannan kuma ana kunna musu irin fism haka, su ringa kallon wasanni haka na Hausa da waƙoƙi haka. Sannan makaranta ma haka in akwai makarantar Hausawa haka to a sa su. Saboda zasu ringa yin Hausa da abokansa haka. Sannan a gida ma dai kau-kawai shi yafi muhimmanci. A gida a ringa yi musu a Hausa, kar a ringa yi musu yaren can garin. A ringa yi musu yaran hausansu, shi kenan hausan su ba zata tabu ba. Za ta zauna yacce take, indai ana yi a gida. Saboda komai duk wani yare in ana yi a gida shine yake tafiya daidai gaskiya. Kamar, ah, maganganu da ake yi a gida haka indai za ka yi a gida to yaren ka zai zauna. Waje ma in ka fita za ka iya yaren su can. Amma a gida indai za ka yi yaren ka normal to yaren ka zai zauna ba zai yi, Hausa ba za ta tafi ba. Gaskiya tunda ana yi a gida, abubuwan gida sune yake tabbatar da komai.

In muna tare da iyalan mu ai komai yafi daɗi saboda kaga baza ka yi aiki da yawa kai kaɗai ba. Dole a ciki akwai wanda zasu taimaka ma. Sannan zaku zauna kuyi ta hira, baza ka yi zaman kaɗaici ba. Kamai yace in ka zauna kai kaɗai sai dai kuka danna wayarka ko kayi bacci haka. Amma in dai kuna tare da iyalan ku zaku yi ta surutu, za a yi wasanni kala kala. Kuma in ayyuka sun taru da yawa. Maimakon a ce in kai kaɗai ne za ka yi aiki kai kaɗai ka gaji to akwai wanda zasu taya ka dai yauwa. In kuna tare baza ka yi aikin nan ka gaji ba. Baifi kai abu ɗaya biyu, ba wani ma ta ya ka wani maye abu ɗaya biyu wani maye haka. Haka dai ku taru ku gama. To zaman iyali dai yafi daɗi. Zakui tattaunawa da iyalanku duka ana ta yi, ana ta yi, ana wasa, ana dariya. In kuma kai kaɗai ne haka za ka zauna kayi jugum sai dai kayi bacci, ka tashi, ka ɗanya harkokin ka kuma aikin ka gashi nan da yawa. Kai kaɗai za ka yi aikin ka duka. Kai shara, kai mofin, kayi wanke wanke, kayi duk abinda za ka yi duk kai kaɗai.

Eh ina sa turare kullum. Ina da turare na ruwa haka, na kwalba. To in nayi wanka na gama sai in buɗe kwalban haka sai in juya ta in sa ta hanuna haka ta ɗan zubo sai in rufe ina yi sau biyu sai in motsake in shafa a jikina haka. To in na shafa turaren haka zan ji bana irin wari haka dai sosai saboda jiki in ka fita za ka je makaranta kuma da rana jikinka haka za ka ji yana tashi haka. To ina shafa turare saboda wannan tashin nan karya ringa tashi da yawa. Kasan in za ka shiga cikin mutane dole ne yi mu'amala da mutane sai ka sa ɗan turare haka dai ya ɗan kyautar da wannan, uh warin nan dai da yake ɗan tashi. Shi yasa nake sa turaren. Ina sa turare kullum zan fita. Da yana nan yama kusa ƙarewa kwalban ina so in ƙara siyo wani. Sa ma yanzu nake yin voice ai ɗinnan saboda in samu kuɗi in je in siyo wani turaren nawa.

Hausan rediyo gaskiya irin su Hausarsu suna yin Hausance, suna sa ƙafiya haka kalmomin da na Hausan ne. Hausan gari kuma nomal Hausan da kuka saba yi ta garin ta unguwanku ka saba yin ta. Hausan rediyo kuma bai bi ba ta unguwanku ba ce. Kamar in an ce, um, za ka sha abu haka. A Hausan garinku kuma za ka ji ana cewa za-za ki sha abu haka. Ko na wannan, na Hausan rediyo za ka ji ta wani garin suna cewa ka tashi bacci. Ta wani garin kuma za ka ji suna cewa ka tashi kwana, ya kwananka yake. Wasu kuma su ce a baccinka yake. Ka kwana tashi kwananka ya ƙare. Wasu su ce tashi baccinka ya ƙare. Su wasu suna cewa bacci kwana, wasu suna cewa kwana bacci. Haka. Ko kuma ka ji an ce in mutum ya mutu a ce ma mutum ya rasu. Haka daidai dai Hausan. To ka ga Hausan rediyo ba ka san ɗan wane yanki ba ne, ba irin yankinka ba. To su ne dai gaskiya matsalolin da ake samu game da Hausan rediyo da kuma Hausan garin ku haka.